Eating ice cream dana fisu shine, iri ice cream da yana da daɗi, zan ci vanilla cream. Abun da ya sa nake son vanilla saboda yana da daɗi sosai. Yafi sauran ice cream daɗi kuma yana da sanyi da na sha.

Toh ni namiji ne kuma zan ce muryana yana da ƙarfi sosai. Idan na yi magana mutane dayawa se suce ina ihu. Shiyasa a cikin mutane ba na iya magana sosai saboda idan na yi magana za su ce na yi ihu sosai.

Eh to zan ce ina so. Abin da ya sa nake so saboda ina da abubuwa da nake so in samu kafin yin girma. Kuma bayan da na yi girma akwai abubuwan da nake so in samu. Ina so in samu kuɗi ga iyalina ba sa yin aiki kuma.

Yanda nake ajiye kalman sirri dina, a wani lokaci ina ajiye shi a cikin wayana saboda wayana ba kowa yake amfani da shi ba, dai ni yake amfani da shi. Kuka kuma wani lokaci Ro ta sha wani littafi mai sirri na kawo wanda ba wanda yake taɓa wasai dai ni, haka nake ajiyewa.

To, a kullum ina farkawa kaman karfe shida na safe. Abunda yasa nake tashiwa, eh, karfe shida na safe da, da safe, she- zan tashi, zan je addu'a. Bayan da nayi addu'a sai in shirin aiki. Idan na tashi karfe shida da rabi ina lissa wajen aiki da yawa.

Eh ina yin addu'a kullum. Ina, kullum ina yin addu'a idan na tashi da safe, kafin in fara komai zan yi addu'a kuma idan zai yi bacci da dare sai yin addu'a. Abin nasa nake yin addu'a saboda godiya wa Allah da duka abin da ya mun kuma ya kara.

Eh ina yi. A kullum ina zuwa ana duba mun wayana saboda kar ya samu abubuwan da ba na so. Haka kuma yana taimaka mun in ga abubuwa mara kyau da yake cikin wayana da zan iya gogewa. Haka yana taimaka mun in gyara wayana.

Wajen da nake ajiye makulli a gida, zan ce ina ajiye shi karkashin flower ɗinmu. Akwai, muna da flower a gida. Abin da ya sa muka ajiye flower ɗin saboda mu dinga sa makullin mu a wajen saboda kar kowa ya sani. Idan ba ɗan gida ba, ɓawon da ya san wai ana ajiye makulli a wajen. Kuma bana sa kowa su san wai akwai makulli a wajen.